Mafi mahimmanci a cikin abokantaka shine a zauna da juna da ruƙon amana. Dan kana zaune da abokinka ka riƙe shi da gaskiya, da ruƙon amana, da zama tsakani da Allah. Da duk kuma abin arziki da ya same shi za ka taya shi murna. Idan na jaje ya same shi za ka yi masa jaje. Wannan shi ne mafi mahimmanci a cikin abokantaka.

Sosai ina iya dafa abinci. Domin dafa abinci abun da nake so ne. Kuma ina dafa abinci sabida iyalina in dafa basu su ci. Sabida haka ina dafa abinci. Ina dafa abinci da safe, ina dafa abinci da rana, sannan ina dafa abinci da daddare. Mu ci da safe, mu ci da rana, mu ci da daddare. Sabida haka ina dafa abinci.

Kwarai, idona yana hawaye lokacin yanka albasa. Domin a cikin idona ina jin yaji sosai idan na yanka albasa. Ina daga cikin nau'in mutanen da idan suka yanka albasa, idanunsu suke yin hawaye, suna yin ruwa kuma ina jin yaji a cikin idona idan ina yanka albasa.

Ina son nau'in miya guda biyu. Ina son nau'in miyar dage-dage wato miyar kayan miya, miyar tattasai da tumaturi da attarugu. Ina son wannan nau'in. Sannan ina son nau'in miyar agushi, dokin agushi, miyar ganye da agushi a ciki da ogu. Ina jin daɗin wannan miyar. Wannan miyar ina sonta sosai.

Eh ƙwarai ina son buɗe taga a ɗaki, sabida ni mutum ce wadda nake jin zafi. Yanayin zafi yana takura ni, bana son yanayin zafi. Wannan dalili ya sa nakan buɗe taga. Saboda in samu cikakken ventilation, in samu cikakken iska da za ta wadace ni in sha, shi ya sa nake buɗe windo.

Kwarai idan ina cikin damuwa ina fita daga cikin jamma'a sabida gudun batawa wanda bai ji bai gani ba rai. Sannan idan a zaune nake nakan kwanta, sannan idan a tsaye nake nakan zauna, nakan kuma zauna in yi shiru sabbin in, sabida in kore damuwa ta take cikin raina. In yi shiru in tina duk abin da da na yi sani farin ciki kodan wanan bakin cikin ya kau.

Ina kallon madubi a ƙalla sau uku a rana. Da safe idan na tashi na kan kalla madubi na kalli yanayin fuskata in ga yadda na tashi haka bayan idan na yi wanka zan yi kwalliya na kan kalli fuskata in ga yanayin da fuskata take. Haka da yamma ma idan zan fita ko in zan je wurin aiki na kan kalli fuskata a cikin madubi.

An haife ni a watan shida. June kenan 1992 aka haife ni. June 12 1992 aka haife ni. Watan shida kenan a Hausa. A wannan wata aka haife ni, sha biyu ga wata.

Idan aka samu break, muna da lokacin da muke samun break za mu tsaya domin mu ci abinci, mu huta wanda yake da uziri yayi. To wannan lokaci, lokaci ne da nake hutawa a wurin aiki idan muka fito break. Muna da lokuta na awa ɗaya da ake bamu domin mu huta.

Nawel ina da launin labule mai launi kala biyu. Ina da launi mai launin ruwan toka labule na, sannan kuma ina da mai launin ruwan bulu ruwan omo ke na. Ina da wannan launin guda biyu na kan yi amfani da su lokaci bayan lokaci.

Ƙwarai na saka wayata a yanayin da dai dai da haske da kanta domin kiyaye ƙwayar idona daga kamuwa da ciwo. Wannan dalili yasa na dai dai ta wayata a matsayin za ta daidaita haske da kanta ba tare da ya cutar da ƙwayar idona ba.

Na kan yi amfani da nau'in mai wanda zai sa fata ta ta goge, sai man maganin ƙananun ƙuraje. Na kan yi amfani da mai wanda zai sa fata ta tayi laushi, tayi tsabalsabal in ji daɗi. Wannan nau'in mai ina yin amfani da shi domin lafiyar fata ta da jin daɗin jiki na.

Eh na kan yi kiran bidiyo. Muna yi kiran bidiyo domin mu gaisa da 'yan uwana da suke nesa waƴanda ba sa kusa da ni. Daka ina da 'yan uwa a wurare daban-daban da suke a nesa. Wannan dalili ne na kan yi amfani da kiran bidiyo domin mu sada zumuncin mu, mu gaisa, mu gajuna, mu ji daɗi a rayuwar mu. Wannan dalili ne ya sa na kan yi kiran bidiyo.

Eh ƙwarai ina shan magani kullum. Ina shan magani nau'in family planning wanda ake sha daily kullum. Wannan dalili yasa ina cikin masu shan magani kullum da kullum. Kullum ina shan magani kwaya ɗaya a rana. Wannan dalili yasa nakan sha magani kullum. Nakan sha maganin familiflanin.

Nakan iya tafiya a ƙafa mai nisan kilomita ɗaya zuwa kilomita ɗaya da rabi. Nakan yi ƙoƙari sosai in yi wannan tafiya idan ta kama ni. Nakan yi tafiya mai nisan kilomita guda, sannan nakan yi tafiya mai nisan kilomita ɗaya da rabi idan ta kama ni sabida haka ina cikin nau'in mutanen da suke iya jure tafiya mai nisa.

Kwarai ina miƙe jiki da safe saboda miƙe jiki yana ƙara min kuzari, yana ƙara min lafiya saboda ina daga cikin mutane masu jiki. Shi ya sa dalilin da ya sa ina daga cikin na mutane suke miƙe jiki da safe saboda rage nauyin jikina da kuma rage daskarewar kitse a jikina. Shi ya sa nake miƙe jiki da safe.

Kwarai ina siyan kaya a baya a yanar gizo, saboda siya kaya a yanar gizo abune da zamani da ci gaba ya zo mana da shi. Zan siya, za ka bada adana sa ayi baka ɗibiɓari a kawo maka har ƙofar gida, wannan da lili yasa ina ciki ina siyan kaya a yanar gizo. Domin ci gaba ne na rayuwata da kuma samun hutu a rayuwata, shi yasa nake siyan kaya a yanar gizo.

Eh nakan raba wurin da nake a yanar gizo amma ba kowane lokaci ba. Nakan raba wurin da nake a yanar gizo idan nayi ra'ayi idan ban yi ra'ayi ba nakan kashe. Idan na so ka ga inda nake a yanar gizo zaka iya ka gani. Idan ban so ba kuma nakan kashe. Ba na rabawa, balantana mutum ya san a ina nake.

Ina son gidan abincin da suke girka abincin gargajiya. Misali gidan abincin da zan je in samu dambu, in samu tuwo, in samu ɗan wake, in samu tubani ko in samu fate-fate. Ina son waɗannan nau'in abinci, shiyasa gidan abincin da ake yin wannan girke-girke ina so in je shi.

Ƙwarai ina riƙe lema lokacin ruwa, musamman inda idan ina da fita ta gaggawa ana ruwan sama. Nakan yi amfani da lema na fita, sabida gudun cikin ruwa na kan yi amfani da lema idan ana ruwa sabida gudu jikewa. Shi sa na ke amfani da ita in tafi sabogina na musamman.